Eh ina kunna sanarwar application dina saboda in san abubuwan da suke shigowa waya na saƙonni da kuma sauran abubuwa da za su shigo waya na da kuma tallolin talla da ake turowa ta application wanda in na ga ba na so ina tsayar da shi saboda ba na buƙata.

Ina share gidan mu sau uku, ina share gida na sau uku. Dalili shine saboda kulawa da lafiya. Da kuma yanzu lokacin sanyi ne saboda ko rigakafi na kulawa da lafiya in ba haka ba sai mura da wasu kananun cututtuka su kamu.

Eh ina sha'awan ɗaukan hotuna saboda tarihi, musamman hotunan waya, intura, musamman hotunan da zan ɗauka da 'yan uwana da abokanan arziki da matana. Nakan ɗauka intura a wayana, na ijiye shi saboda tarihi gaba.

Gaskiya shagon da nake fi zuwa shine shagon Umar Babuga, wanda yake kusa da ni ne yake bakin gefen Jafari Gate. Nan nake yanzu wa shagon shi na waje ne. Jafari Get yake nan Congo saboda ya fi sauƙi da kuma biyan bukata da kuma abun da kake nema da yuwuwar zaka samu.

Ina fara aiki ne kullum daga karfe bakwai har zuwa karfe shida. In na fara, in na tashi da safe, ina taya matata ɗan gyare-gyaren gida. Daga na gama gyare-gyaren gida, zan shirya in tafi wajen aiki. Da tafi wajen aiki, bazan dawo ba sai huɗu. Na da karfe huɗu ina shiga in yi wa ƙananan yara karatunsu.

Ina farkawa kullum daga bacci, daga ƙarfe biyar da minti ashirin. Zan yi alwala, na shirya, na tafi masallaci, na dawo daga masallaci. A can masallacin zan zauna yin zikira rana. Na yi zikiri, sai na taso, sai na dawo gida, sai na duba abin da ya dace kuma sai na yi kafin lokacin fitar.

Gaskiya, da yake ni ba mai yawan ciwo bane, Allah yana tsare ni, ban cika shan magani kullum ba. Sai dai irin na je gona nayi aiki na kan dawo, sai na dan samu Diclofenac na sha, ko kuma maganin gargajiya na ciwon jiki na samu na sha wanda na san barai cutar da ni ba. Haka na ke.

Eh, ina iya tsalle igiya saboda ina da lafiya. Kuma Allah ya wadatani da lafiya da koshin lafiya. Bana jin ciwo a jikina, so ina iya tsallake igiya, yin exercise ina iya yin wannan. Wanda a ko da yaushe nake so na yi, zan iya yin wannan, tsallake igiya.

Gaskiya bana son cin abinci a titi saboda yana taɓa mutunci. Kuma bana iya ci gaskiya. Kuna inda wuri baya ɗanke mutuncin ruwa inda aka sa kyaure aka ɗanke wa ye ko cikin inda ake cin abinci na musamman. Gaskiya bana cin abinci, bana iya cin abinci a waje.

Eh, yanda muke aiki tare da kungiya shine idan ya zo fadin fannin haɗin kai, musamman abin da ya shafi makarantu wanda muke karantarwa na addini, muna da kungiya. To wannan kungiya ta shafa haɗin kai ne da kuma sannin matsalolin da ake fuskanta a, a yankuna to ya ga ƙila kasancewa.

Lallai gaskiya tsakanin ni da Allah ina son ɗaki na yayi haske saboda haske rahama ne, zama cikin duhu ba yi daɗi. Kuma mu inda muke Allah ya taimake mu ba muna karkara ba ne, muna zaune ne inda yake cikin birni. Alhamdulillah wajen mu akwai haske, muna samun wutar lantarki.

Eh gaskiya bana tara tsabar kuɗi saboda ni ba mai irin aikin gwamnati da in na samu kuɗi tsayin cena asusu ko wurin icciya. A'a, ina da kuɗina a account nan nake tarawa. Gaskiya bana tara tsabar kuɗi. Takarda na ijiye, da daidai ne haka amma yanzu gaskiya ba.

Gaskiya ni bana yin bikin ranar haihuwa saboda ya saba makarantar war addinin da nake kai. So saboda haka shi ya saba na bikin ranar haihuwa ko ranar haihuwa na ya zagayo nakan mamanta da ciwa a kowace ranar haihuwa. Gaskiya ina manta da ita. Ni bana ga wasu in fusun sai na tunawa.

Eh gaskiya ina lullubewa da bargo saboda abin da ya sa nake lullubewa saboda guje wa sanyi. Musamman kai da na yi bayani a baya. Ni mutum ne wanda na fi san lokacin sanyi. Saboda ina da yawan jin zafi kuma da sanyi sauro na kasa yin tasiri a cikin mutum. Shi ya sa nake lullubewa saboda kare kaina daga sanyi.

Gaskiya bana son zama kusa da taga, saboda zama kusa da taga musamman lokaci irin na sanyin na iska, zai rin ka huroka kuma gasanyi to za kai saurin kamuwa da damara. To shi sa gaskiya bana kusa da taga, ina zama gefen taga ne ko nesa da taga.